A kullum ina farkawa ƙarfe biyar na safe zuwa ƙarfe shida. Shine lokacin farkawa ta daga bacci, kuma ina jin daɗin yin hakan sosai saboda na riga na saba da yin hakan a rayuwata.

Gaskiya bana sayan kaza a yanar gizo. Ina sayan kasuwa, eh, kaza ne a kasuwa kuma kasuwar ma kasuwar ƙauye saboda na fi samunta da araha da sauƙi sosai. Zan saya na yanka a can sannan a fige a zuba mun naman a leda in taho gida.

Eh ina iya busa tsaki domin ya danganta da yanayin da na samu ƙaida. Wani lokacin idan ranka ya baci za ka ji ka busa tsaki ba tare da ka sani ba. Don haka ina busa tsaki.

Eh, ina shuka tsire-tsire a gida. Yanzu haka ina da tsirrai na ayaba, ina da na na'a-na'a, ina da bishiyar goba, ina da bishiyar mangwaro, zogalai da kuma fasa dabur. Ni mutum ne mai sha'awar shuka.

Eh ina zama a kan gwiwa. Na ma fi jin daɗin zama a kan gwiwa sabida shine zaman da na saba da shi musamman lokutan baya. Don haka ko ba komai na ke ba, indai ina zaune ina iya zama a kan gwiwata.

Eh ina amfani da kunnen waya. Wani lokacin ina da amfani da kunne mai gari, wani lokacin ina amfani da bluetooth wanda shi baya bukatar ka jona shi a jikin wayarka amma kuma za ka yi magana da shi.

Eh, ina son karanta littattafai kuma a baya na karanta littattafai sosai. Na karanta littafin Hausa, na karanta na Turanci, sannan kuwa ina karanta na tarihi. Littattafan da na karanta sun haɗa da irin su Magana jari, Ruwan bagaja Iya ɗin da Kamfe da sauransu.

Ina yin cajin wayata sau uku a rana. Ina yin cajin wayata da safe idan muna da wuta. In ba mu da wuta kuma ina bari sai da rana sai nayi caji. Sannan kuma ina barin wayata da daddare domin da safe na tashi na tarar da ita ta cika.

Na fi son jin kiɗan gargajiya kamar na Alhaji Mamman Shata, Dan kwairo, Dan Anace, Haruna Oji, Sani Sabulu, jan kiɗi da sauran shahararrun waƙan Hausa.

Ina sasanta rikici ne Ta hanyar saurarar duka bangarorin guda biyu masu yin rikici da fahimtar menene ya, ya haddasa musu wannan rikicin. To wani lokacin kana shiga tsakani domin ka maye gurbin wa- abin da wani ya rasa, wani lokacin kuma ka ba da haƙuri, wani lokacin kuma ka samar da mafita ga kowa.

Gaskiya na fi son kayan gishiri. Na fi son kayan gishiri musamman nama da kifi sai kuma normal abinci da muke amfani da shi ne yau da kullum. Amma ban ci ƙasan kayan zaƙi ba.

Na fi son tufafi irin na gargajiya, doguwar riga hula tare da wando. Sannan wani lokuta ina son ƙananan kaya musamman a lokuta irin na sanyi, da hular sanyi da kuma abun rufe takun kuma rufe hanci.

A'a, ba mu da Wi-Fi a gida, amma don lokacin wanda yake da data yana iya buɗe hotspot ɗinsa domin duka sauran mutanen gidan su yi connecting da Wi-Fi ɗinsu su yi amfani da wannan data a cikin gida.

Ina son dafa ƙwai, ya dahu sosai. Domin idan zan dafa ƙwai, ina barinsa cikin ruwan zafi na tsawon minti goma sha biyar zuwa minti ashirin. Ban fiye son dahowar da take mata dahu sosai ba.

A'a, ba na tara tsabar kuɗi, ba na tara tsabar kuɗi kwata-kwata. Ina amfani da kuɗi ne duk lokacin da na same su domin biyan buƙatuna ne yau da kullum. Don haka ba na tara kuɗi domin jiran gaba.

Eh, ina da katin kasuwanci wanda yake taimaka mun na bayyana wa mutane wanene ni kuma wane irin kasuwanci nake yi. Sannan yana dauke da bayanai na da hanyoyin da za a sami ni idan buƙatar yin hakanta taso.

Muna aiki tare da kungiya domin nema wa al'umma mafita. Wannan ita ce kaɗai hanyar ko dalilin da yake sawa nake shiga cikin kungiya. Amma idan ba don haka ba, ba na shiga kungiya.

Na fi son yin wasan ƙwallon ƙafa, musamman na buga ta tare da abokanaina domin mu motsa jiki tare mu yi nishaɗi da raha sannan mu koma gida tare. Dan haka ƙwallon ƙafa ita ce wasan da na fi so.

Sosai kuwa ina kuka lokacin yankan albasa. Domin ina jin albasa ta zaku sadani, idanuwa na za su cika da hawaye sosai. Wannan abu yana bani matukar mamaki. Yadda kukan baya zuwa tare da ɓacin rai amma dai na zuwa da hawaye me yawa.

A'a, gaskiya bana sanya turare, sai dai in buƙatar hakan ce ta taso. Bana sanya tabarau, eh bana sanya tabarau, sai dai lokacin da zan yi wata doguwar tafiya a kan babur ko a kan keke, domin gudun kada wani abu ya faɗa mun a ido.

Ina share gida sau biyu a rana. Ina share gida da safe wajen misalin ƙarfe bakwai kafin na fita gun aiki. Sannan idan na dawo na fuskance gida yayi datti to shima ina share shi daga ƙasar domin koyaushe kasance cikin tsabta.

Dangin mu a gida mumu shida ne, a cikin mu akwai mata guda biyu sannan akwai maza guda biyu, sannan akwai manyan wanda suka haura shekara talatin da kuma ƴan ƙasa da haka. Mafi ƙanƙanta a ciki shekarar sa ashirin da huɗu.

Eh ina cin citta a abinci sosai kuwa ina cikin mutane masu son citta. Wani lokacin kuma cikin shayi ke zubawa na sha. Ni na kasance mutum ne mai son amfani da citta a koda yaushe.

Ina wanke tufafi sau ɗaya a sati sau huɗu a wata amma akwai irin tufafin da kullum sai na wanke. Kananan kaya da nake sawa a ciki da kuma under wears.

Ba na sanya bel kullum. Asali ma na ɗauki lokaci, da dama ban yi amfani da bel ba. Da wuya zan iya cewa na kai kusan shekara goma, ko sama da haka ban yi amfani da bel a jikina ba, sai dai ina amfani da tazuge.

Eh ina mike jiki da safe domin in samu gudanar jini sosai a cikin jikina. Ina mike jiki ne kafin na ci abinci. Na kasance mutum me yawan son mike jiki.

Eh, ina sabawa. Ina sabuntawa duk lokacin da na samu intanet a kusa da ni. Ina yin connecting domin na tabbatar na sabunta shirye-shiryen da suke cikin kwamfutata domin samun ingantaccen aiki daga wajensu.

Eh ina yin ciniki a kasuwa, ah domin a nan ne mana ke zuwa na yi sayayya, na yi cefanen gida na. Kuma sannan ina sayarwa da wani abina lokacin da nike buƙatar kuɗi, to ina kai shi kasuwa na sayar.

Ina sanya safa amma ba kullum ba. Lokacin da zan saka takalmi koba, to asannu ne nake sanya safa. Amma lokuta da dama ban cika amfani da safa ba saboda yanayi da zafi a wurin da nake rayuwa.

Eh tabbas ina son buɗe taga a ɗaki ya danganta da yanayin da ake ciki, musamman a lokacin zafi domin samun shigar iska. Amma a lokaci irin na sanyi ana rufe tagogi da kuma lokaci na damuna.

Eh tabbas ina fatan samun tunyawa, a domin ni mutum ne mai fatan samun nasara a ko da yaushe. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin manya manyan fatan da nake da shi. Wannan shine.

To, kayan marmarin da na fi so a dangi biyu ne. Akwai dangin abu mai gishiri da kuma dangin abu mai siga. A dangin abu mai siga ina son furut kamar irin su mangwaro, lemon zaƙi, ayaba da kuma kankana. Sannan ina sha'awar nama da hibiya a bangaren masu, masu, masu gishiri.

Eh, ina iya dafa abinci lokaci lokaci. Ɗaya daga cikin abincin da nake iya dafawa cikin sauƙi shine noodles. Sannan kuma ina iya dafa shinkafa, ina iya dafa taliya, macaroni, sannan ina iya dafa doya ko kuma na soya ta.

Ina magani, magance matsaloli a aiki ta hanyar tsayawa na fahimta ta inda matsalolin suka taso, sannan kuma na yi haƙuri da dukkan abin da na fuskanta saboda dalilin wannan matsaloli, sannan nake iya samun damar tattaunawa da wanda matsalolin suka shafa domin magance.

Eh, ina zuwa aiki a lokaci dai-dai. Domin kusan a kowace rana ina zuwa aiki nane ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. Ban cika tsallake wa ba, sai dai lokaci zuwa lokaci kusan da wani abu ya taso, ina iya haura haka ko kuma ma a ce ban je ba.

Ina cin abinci, amma abincin da nake ci a wajen aiki, abincin da na taho da shi daga gidana ne. Wani lokacin ina zuwa da taliya, wani lokacin da macaroni, wani lokacin da dumamen tuwo. Don haka ina cin abinci misalin karfe sha daya na rana zuwa karfe biyu.

Irin ayyukan gidan da nake yi, ina yin shara, ina yin wanke wanke, ina yin mofin na tayil. Sannan ina bayin fulawa kuma na ba ma dabbobi na abinci. Wannan sune ayyukan gida da nake yi domin taimaka ma iyalina.

Eh, ina iya rera waƙa amma ba sosai ba domin ni ba ma'abocin sauraron waƙa bane. Ni ma'abocin sauraron karatu ne kuma na fi amincewa da rera shi fiye da yadda ake rera waƙoƙi.

Shagon da na fi zuwa shine RDT Store, ABJ Store da kuma Falala. Ina zuwa wannan shaguna ne domin sayan abubuwan amfanin gida na yau da kullum da kuma kayan abinci.

Ina karɓar baƙo da hannun dama, ina kai shi masauki mai kyawu, na soma bashi ruwa, sannan kuma na je na kawo masa abinci nau'ika daban-daban domin ya zabi wanda ransa ya fi so, ya fi kwanciya da shi. Haka nake karɓan baƙo.

Ina son kallon fina-finan tarihi ko adventure, fina-finan da aka yi su a cikin ƙauye wanda ba a amfani da bindiga ko mota ko wani abu na wannan na taknolaji. Na fi son wanda ake amfani da kayan gargajiya, da takwafi da mashi wajen yin faɗa.

A wurin aikina ina cin abinci a ofis dina. Kamar yadda na faɗa ina ci daga karfe ɗaya sha ɗaya na rana zuwa karfe biyu. Kuma ba ni kaɗai nake cin abinci ba, muna cin abinci mu uku wani lokacin mamo huɗu dani da abokanaina.

Kowanne ina son hawa. Ina son hawa matakala kuma ina son hawa lift. Idan ginin da zan hau yana da tsayi sosai ta yadda zan iya gajiya kafin na hau, to na fi son na hau lift. Amma tsayin ginin da bai wuce hawa guda ɗaya ko guda biyu ba, na fi son na taka matakala domin tana ɗaya daga cikin nau'i na nau'ukan motsa jiki.

Ina da takalma guda kala kala har kala huɗu. Ɗaya daga cikinsu yayi kama da slippers, ɗaya daga cikinsu kuma ina iya saka shi in na saka safa. Sannan ina da kwaba shuku guda biyu.

Bangogin mu suna da launi guda biyu. Suna da launin fari, suna da launin rawaya kuma suna da launin toka. Kowane ɓangare na gida yana da nasa launin na bango.

Wasan da na fi so shine wasan tamola. Ina son wasan ƙwallon ƙafa saboda yana ba ni nishaɗi kuma yana ba ni damar motsa jiki sannan yana ba ni ta'a damar tarayya da mutane da dama.

To gidan abincin da na fi so shine Chicken Republic. Sabida idan na je ina samun irin abincin da nake so. Kuma sannan suna yiwa kaza irin soyar da nake so nake jin daɗi. Wannan dalilin yasa na fi son Chicken Republic.

Eh tabbas ina sanya hula. Kusan a kowane lokaci idan ni wanka, na saka kayana, na fesa turare, to kuma ina sanya hula domin na cika ado na.

Ina da hanyoyin kare kaina daga sauro guda uku. Hanya ta farko shine ina bacci ne a gidan sauro, a mosquito net. Hanya ta biyu, ina kunna maganin sauro na ƙonawa da wuta. Hanya ta uku kuma ina fesa maganin sauro a cikin gidana.

Hanya mafi kyau da nake kiyaye kalmar sirri shine kin bayyana ta ga kowa. Duk lokacin da kalma ta kasance ta sirri ce, ina riƙe ta ni kaɗai ba tare da na sanar da kowa ba. Wannan ita ce hanyar da nake riƙe kalmar sirri.

Ina yin karatu lokacin da ake ruwa, sannan ina yin addu'o'i. Sannan idan da wuta muna da haske na wuta, ina samun kunna kallo, in dafa shayi, mai dumi ina sha ina hira da iyalina.

Eh, ina amfani da sauro net wanda muke kira mosquito net ko kuma muke kiransa gidan sauro a yaren mu na Hausa. Ina amfani da shi domin kare kaina daga fuskantar barazanar cizon sauro.

Eh, ina iya gabatar da rahoto. Musamman rahoton abin da na gani da ido na, ina iya rubuta shi ta hanyar da za a fahimta na kuma gabatar da shi ga waɗanda abin ya shafa.

To, yin wanka ina yin wanka sau biyu ko sau ɗaya a rana. Idan lokacin sanyi ne, idan nayi wanka da safe shi ke nan. In lokacin zafi ne ina yi da safe kuma nayi da yamma. Sannan kuma in lokacin da na so ina aiki ina yin wanka.

Eh muna amfani da ruwan rijiya amma rijiya irin ta zamani wacce ake amfani da famfo na somo. Da ita muke amfani wajen shan ruwa da ɗiba ruwan amfanin gida na yau da kullum. Wani lokacin kuma amfani da ruwan mu.

Eh, tabbas muna yin aiki bayan lokaci, shi muke kira overtime a wajen aikin mu. Kuma sannan suna da tsarin da suke biyan ma'aikatan da suka yi aiki bayan lokacin tashi daga aiki ya ƙare.

Eh, ina karanta jarida. Kafin zuwan fasahar zamani, ina zuwa kasuwa na siyo jarida domin karantawa. Amma sakamakon zuwan fasahar zamani, ina karanta jaridu ne ta hanyar ta amfani da salula ta.

Ai ba abin da nake jin tsoro sai Allah. Shi kaɗai ne abun tsoro kuma shi kaɗai ne wanda muke bauta wa. Aah tsoro kala kala ne.

Na fi son takalma shuɗi ko sandal. Sannan wasu lokuta ina amfani da sauciki wanda aka fi sani da suna cover shoe a turanci. Sune takalman da na fi so.

Wurin aikin mu wuri ne babba da yake dauke da ma'aikata sama da dubu kuma yana da tsarin shugabanci a kowane mataki. Mataki daban-daban suna biyan albashi a duk karshen wata kuma sannan suna ba wa ma'aikata dama domin su je su samo horo.

Gaskiya bana son wuri mai hayaniya sosai. Na fi son waje dai ba'a da hayaniya, inda mutum zai iya yin abu ba kuma iya nazari mai kyau na rayuwa ba tare da wani abu ya dame shi ba. Wannan shine wajen tuna.

Ina ajiyar takardun aiki a cikin files sannan kuma ina ajiyar files a zip. Ina tsara takardun files ɗina, daidai yanda ake tsara files a ko'ina. Kowane file da sunansa da lambarsa, da kuma wajen da ake ajiye shi.

Hayaniya tana ɗaya daga cikin na abubuwan da suke damuwa ina jin ta cikin kai na, kuma tana takura mun, zama a wajen da yake da hayaniya yana takura rayuwata sosai, shi yasa na zaɓi zama wajen da babu hayaniya.

Gaskiya bana kunna kendir. Rabo na da na yi amfani da kendir a gida tun shekarun baya, shekarun da lokacin zuwa fitilu na zamani bai yawaita ba. To a wannan lokutan ne nake kunna kendir.

Burin aiki, burin aiki. Burina aiki shine sabon ci gaba mai ɗorewa da kuma cimma manufofin da wurin aikina yake dasu. To samun cimma wannan nasaran tare da kai abu ne mai matuƙar amfani wanda ya sa nake da burin, samun nasara.

Wasan da na fi, na ke yi a waje, shine wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasan gudu. Suna cikin wasannin da suke burge ni ko na ke yawan yin su da sanda na samu dama.

Gaskiya ba na iya yin iyo, sai dai idan a ƙaramin ruwa ne ko kuma a suwimin pool shi ma suwimin pool ɗin marar zurfi, to sannan ne nake iya yin iyo. Amma in dai a kogi ne ko ruwan da zai iya janye mutum ya tafi da shi, to gaskiya ba na yin iyo kwata-kwata.

Eh, ina jin tsoron ƙwari. Musamman ƙwarin da suke da cutarwa, irin su kunama, tau tau da dai danginsu. Wanda in sun sa cutar su ciji mutum, suna iya cutar da shi.

Ina jin farin ciki kuma ina jin fargaba. Zaka zauna kana ta jiran sauraro kana jiran tsammani. Da zarar wani abu ya shigo, za ka duba wayarka kana tsammanin ko shigo war sa ce.

Ina kula da gashi na a lokaci zuwa lokaci. Ina yin aski duk bayan sati biyu, sannan kuma ina kula da gashin sauran bangarori bayan sati uku ko wani lokaci masu zuwa shida. Sannan na aski.

Eh, ina tafiya da sauri musamman lokacin da nake so na cimma wani abu, akan lokaci. Wa kuma nake kokarin zuwa wani waje da yake yana da nisa daga inda nake, nake yin sauri domin na samu na je na a isassun lokaci.

Launin pink ne da kuma launin fari. Sannan kowanne yana ɗauke da guda biyu. Akwai mai raga wanda ake amfani da shi domin shigowa riska da kuma wanda yake rage haske da shigowar zafi da sanyi.

Ina jira a layi kaman yanda kowa yake. Lokacin wani lokaci idan layi yayi tsayi, ina gane wanda yake gabana da kuma wanda yake bayana, sai na koma gefe na samu waje domin na huta ina sauraron layin ya jaƙa kafin na samu na shiga.

Babban abincin da yake sani jin daɗi shine nama da kuma shayi. Wannan jinsin abinci guda biyu ina matuƙar son su kuma ina jin daɗin su. Kuma duk sanda na same su bana gajiya da su. Sai kifi da ƙwai saboda suna da amfani wajen gina jiki.

Na fi son zama a tabarma. Damun zaman tabarma zai baka dama ka zauna yanda kake so kuma ka canza yanayin zaman ka idan ka ji takura ko kuma idan ka gaji. Wani lokacin ma har kana iya ɗinke shingida ka huta.

Ina amfani da hannun dama. A matsayina na musulmi, addinin mu ya koyar da cewa dukkan abun da mutum zai so ma'aikata wa, ya so ma'aikata shi da hannun dama. To wannan yasa nake amfani da hannuna na dama tun ina ƙaramin har zuwa girma na.

Ina kwana a gado. Ina ɗaukan shekaru ina kwana a kan gado mai ma kon a ƙasa. Shine nake da shi kuma shine kaɗai abin kwana a wajen da nake. Don haka ban fiye sauƙa daga kai ba.

Gaskiya a hankali ne ba ta da ƙarfi sosai. Sai dai idan na so na ɗaga ta tayi ƙarfin. Amma mafi akasari yanayin da nake magana ba murya ta ba ta da ƙarfi. A hankali, a hankali take fita.

Eh, dukkansu ina so. Ya danganta da yanayin da mutum ya samu kansa. Lokacin da na ji ni na jima a tsaye, to ina so na zauna, domin na huta. Sannan lokacin da na jima a zaune, ina so na tashi a tsaya na ɗan zagaya ma wani lokacin, domin na wure ƙafata.

Ina cin abincin dare, sautari da la'asar wani lokacin ƙarfe biyar, wani lokacin kuma ina jira sai ƙarfe bakwai tayi. Lokuta mafi wahala kuma shine shiga bayan ƙarfe tara na dare, amma dai ban cika yin haka ba.

Ina karɓan aiki sau da dama. Wani lokacin sau uku, wani lokacin sau huɗu, wani lokacin sau biyar. Yade danganta da yanayin inda aikin yake gudana kuma inda ake buƙata ta a wajen aikin. Wani lokacin ma kana iya zuwa kata so ba tare da an kira ka ba.

Ina goga haƙora sau biyu wani lokacin sau ɗaya. Ina yi da safe bayan na tashi daga bacci kafin na ci abinci, sannan da daddare bayan na gama cin abinci lokacin da yake shirin kwanciya. Dukansu kuma ina jin daɗinsu suna da mahimmanci a wajena.

Ina yin abubuwa da dama. Idan na farka da wuri ina yin nafila sannan ina yin sallar safe, daga nan ina zauna na yi karatun Kur'ani, na yi wanka sannan na shirya domin zuwa wajen aiki. Wannan shi ne abubuwan da nake yi a koda yaushe da safe.

Eh ina kwana a ciki musamman a lokuta guda biyu, da lokacin sanyi da lokaci na damina. Koda na kwanta a waje in ruwa ya sauko Yana iya tashi na koma a ciki. Sanyi kuwa ba zai ma baka damar ka kwana a waje ba saboda yanayi.

Eh, ina rabawa musamman a wajen aiki. Lokacin da ayyuka suka taru, ina ware su ta yadda zan miƙa ko wa ɓangaren da yake da muhimmanci a wajen su, kuma ɓangaren da ya ƙare. Sannan daga baya zan tattara bayanai daga wajen su domin gabatar da shi zuwa gaba.

Suna da yawa gaskiya. Wadanda na faɗa a baya, nama, kifi, ƙwai sannan akwai shayi, sannan shinkafa da miya da wake da salad. Wani lokacin jallof ɗin taliya da tuwo, sannan tuwon shinkafa, miyar taushe ko kuma miyar kuka.

Ina cin abinci kala kala da safe, amma na fi cin taliya ko noodle ko kuma ɗumamen tuwan da mu kaci da ɗaddare ya waye da safe. Sannan ina cin biredi da kwai jifa jifa ba ko da yaushe ba sabida kula da lafiyata.

Eh, ina kalla inuwata musamman lokacin da nake tafiya fa, kuma lokacin da ta zo ta dai-dai inda zan iya ganin ta. Domin wasu lokutan tana kasancewa a baya ne yadda mutum ba zai iya gani ba, to wannan lokacin babu inda zan iya na gani.

Eh, a kullum ina kulle ƙofa don lokacin da na shiga gida shiga ta ta ƙarshe domin shirin kwanciya. Ina kulle ƙofa kafin na kwanta domin kada wasu wanda baka sansu ba su ba su shigo a lokacin da bakasani ba ko kuma kake bacci.

Ina magance koke-koke ta hanyar sauraron duk inda koke-koken suka zo, sannan in kalli yiwuwar magance su ta hanyar karɓan abin da suka zo da shi ko kuma canjawa da abin da yafi wanda ake kai.

Ni na fi son bikin Sallah sabida yana cike da abubuwa na addini da al'ada, sannan yana ba da dama ka haɗu da mutane ku gaisa. Mutanen da ka jima ba ka gani ba, za ku gaisa da su ku yi farin ciki tare.

Yanka farce na ba shi da adadi. Ina karcewa ne lokacin da na fahimci cewa farcen na ya isa yanka. Sannan ni nake neman abin yanka na yanke ko kuma wanda yake sana'ar yankewa na kuɗi domin ya yanke. Wannan kuma na biya shi daidai gwargwadon lokacin da ya ɓata.

Muna zaune lafiya da su abokan aikina sosai. Muna fahimtar juna ko muna yin ayyuka tare. Wassan nan duk lokacin da ban samu damar zuwa ba, ina sanar da su domin su samo sukula da ayyukana a lokacin da ba na nan.

Ina zubar da shara a wurin da mutane aka yarda su zubar. Sharar da bata yawa ko kuma bata kai takaho ba, ina tattara ta waje guda sannan na kone ta amma de mafi akasari na ku kai ta wurin da aka ware domin zuba shara.

Ina wanke rufaye dina a ranar hutun ƙarshen mako, ranar Juma'a, Asabar ko kuma Lahadi. Shine lokacin da nake wanke ƙafa na. Wasun nan na yin hakan ne bayan duka sati biyu da safe.

Ina neman izinin hutu ta hanyar rubutu. Ina rubutawa, musamman hutun yana da tsayi zaihaura sati ɗaya. Zan rubuta domin neman izini, in kuma ba shi da yawa, ina neman izini ne kawai in zauna domin aikata abubuwan da nake so nema su muhimmanci.

Muna sadarwa ta hanyoyi daban-daban. Hanya ta farko shine amfani da salular ofishin aiki, sannan hanya ta biyu ta aika takardu, takardar saƙo daga ofis, ofishi zuwa wani ofishin. Wannan su ne dabarun sadarwa da muke amfani da su a wurin aiki.

Na fi son launin fari da launin kore da kuma launin kalar ƙasa. Sannan ina son shuɗi. Wanna su ne launukan da na fi so.

Ina kallon madubi sau ɗaya zuwa sau biyu ne a rana. Idan na tashi da safe kafin na yi wanka ina kallon madubi. Sannan bayan na yi wanka lokacin da na shirya na sha kamai, shi ma ina, ina yi kallon madubi sannan sai da daddare ko da la'asar.

Ina tsarkake gidanmu kullum sau ɗaya ko sau biyu. Da safe shine abin farko da ake so mu yi a mazaunin aikin gida. Za a tsaftace gida, share shi sannan kuma a yi mufin na tayil, a tabbatar ya fi ta ƙalkal kuma yana yin ƙamshi.

Eh ina shan ruwan mai sanyi amma ba a kowane lokaci ba. Da yake muna da yanayi guda uku kuma har da na sanyi a ciki. To a lokacin sanyi na mafi amfani da ruwan shayi amma lokacin zafi da damuna kuma ina amfani da ruwan sanyi ne.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Ina da salo guda biyu na rufe baki. Ko dai na sa tafin hannuna na rufe, ko kuma na dunƙule hannun nawa na saka gefe kan babban ɗan yatsa na, na rufe bakina. Wannan sune salo guda biyu da nake rufe baki yayin hamma.

Eh ina cin tafarnuwa sosai kuwa. Ina cin tafarnuwa a cikin abinci ne ko kuma na sha ta a cikin shayi. Amma ban cika amfani da ita, ita kaɗai ba. Dole sai na haɗa ta da wani abu domin magance warinta.

Na fi kuzari da safe. Lokacin da nayi bacci na tashi nayi wanka. Musamman idan nayi baccin da ya haura baccin awa shida a dare ba tare da farkawa ba. Wani farka da safe nayi wanka naci abinci to ina jin matukar kuzari.

Ina cin abincin rana ne misalin ƙarfe biyu da rabi zuwa ƙarfe uku na rana. Shine lokacin da na zaɓa domin cin abincin rana. Idan na samu jinkiri kuma ina kaiwa ƙarfe huɗu, ƙarfe biyar, wani lokacin ma bana cin abincin rana sai dsi inci dina.

Eh tabbas ina ajiye wa kwafin bayanai na. Duk wani bayani da na tabbatar yana da muhimmanci a wajena to ina ajiye wa kwafi dinsa domin amfanin gaba ko kuma domin ya zama hujja a gareni.

Ina tofe miyau ne a gun da babu kowa. Ina tofadda miyau ne a ƙasa domin kada kowa ya gani. Kuma ina saka ƙasar na rufe. Wani lokacin ina tofarwa a toilet, sannan nayi flushing.

A'a, bana shan magani kullum. Ina dai shan magani ne lokacin da buƙatar shan maganin ta tashi, yayin da bani da lafiya ko kuma yayin da likita ya umarce ni da na sha wani magani. Sannan ne kawai nake iya shan magani.

Eh ina cire takalma a gida, a entrance na palour nake cirewa. Don haka duk yawon da zanyi a cikin gidan indai ya shafi falo ɗaki da kicin bana amfani da takalmi, sai dai idan zan fita waje ko kuma idan zan shiga banɗaki.

Idanuna suna launin fari ne da kuma kalan ja-ja-ja-ja haka. Ba fari ne fat kamar farin alli ba. Yaɗan sirka da kallo na ja-ja-ja-ja da rawayar rawayar haka idanuwa suke.

Eh, ina da dabbar gida amma ba pet ba kamar yadda aka saba. Ina da kaji ne kuma sannan ina da tattabaru. Su ne dabbobin da nake shaƙuwa da su domin ɗeba kewa.

Ban fiye amfani da askirim ba kuma ba ni da wani askirim guda ɗaya da zan ce na fi sonsa, saboda askirim yana ɗauke da sukari sosai da kuma sanyi sosai, wanda wannan abubuwa ne da ba na son su yi yawa a cikin tsarin abinci na.

Na samu nasarori da dama domin na sami, a, numbobin yabo daga manya-manyan ma'aikatu da kuma shugabana a wajen aiki, wajen yadda nake nuna ƙwaro da jajircewa a kan aikina.

Eh sosai kuwa, kujeru na suna da daɗi domin su ba su yi laushi da yawa ba kuma ba su yi tauri da yawa ba kuma suna ba ka damar ka jingina a jikinsu domin ka samu hutu kuma suna da alamun ƙwari domin ba a taba yi musu gyara ba.

Muna yin taro biyu sau ɗaya ba a mako, wani lokacin ma sai dai a wata mai sau ɗaya. Tarinmu yana da alaƙa da irin aikin da muke da kuma buƙatar taron idan ta tasu.

Ina son ziyarar wurare da dama. Kadan daga cikin ƙasashen da in ke son ziyara akwai ƙasar Saudi Arabiya akwai ƙasar Ingila, akwai ƙasar Spend, da kuma china sai South Korea. Tabbas ina sha'awar wannan ƙasashe matuƙa.

Ina amfani da launin tau da baƙi, launin shine wanda aka saɓa amfani da shi kuma shine wanda muka san shi tun iyaye da kakanni. Wai har yanzu da shi muke amfani.

Ina yin kokarin ƙara ilimi a kan aiki da kuma kokarin maida hankali domin zuwa da wuri. Wannan su ne, ƙoƙarin da nake yi domin ƙara aiki kuma ina jin dadin haka.

A'a, yanzu dai ba na sanya agogo a hannuna. A shekarun baya, lokacin da muna 'yan shekara 18 zuwa 21, ina sanya agogo a hannuna amma yanzu ba na sakawa.

Ina yin abubuwa da dama domin kiyaye lafiya. Abu na farko ina ƙoƙarin samun isasshen bacci, abu na biyu ina samun yin motsa jiki Sannan abu na uku ina ƙoƙarin na ga na ci abinci mai lafiya.

Ina amfani da Google sosai sannan ina amfani da gallary. Ina amfani da application din Silentio sannan ina amfani da application na Azan. Domin duk applications ne na web3 da ake amfani da su domin neman kuɗi.

Eh ina rike lema, ina ana ruwa. Domin zuwa wurare masu muhimmanci ko suƙa zama min dole. Musamman zuwa Gurin sallah, ko kuma zuwa Makaranta ko zuwa Kasuwa.

Gaskiya ba na daure ma barkono mai yaji. Musamman ma nida nake fama da cutar gyambon ciki wato ulcer. Dan haka duk abun da yajin sa yayi yawa, ban cika son amfani da shi ba.

E, ina bada shawara musamman lokutan da nake ga shawarar tawa za ta iya karɓuwa. Ina zuwa na faɗeta a baki ko kuma na rubuta na turara. Akasin haka kuma saidai na zubawa sarautar Allah idanu.

Muhimmanci shine gaskiya, riƙon amana da kuma kyautatawa. Wannan suna da matuƙar muhimmanci. Mutun ya kasance yana da gaskiya yana da rikon amana ko kuma Yana kyautatawa abokin zamantakewa sa.

Gaskiya ba na son cin abincin titi, amma kuma ina ci. Lokacin da ya zama dole, indai ban samu abincin gida ba, ina fita na sayi na titi domin maganin yunwa. Amma ba don ina son ci ba, sai dan haka na samu kai na.

Dukansu ina son su, amana, ina son shayi. Yanzu haka shayi, ni ke sha. Ina amfani da shi ko da daddare, ko da rana, ko da safe, kowane lokaci ina amfani da shayi kuma ina jin daɗin yin haka.

Iyi ina shan madara, amma ba sosai ba. Kuma sannan na fi son ibafulletin ko kuma fil, wacce an yi kokari wajen cire mata fat din dayake tattare da ita, amma tabbas ina shan madara, ba koyaushe ba kuma ba kowane lokaci ba.

Ina son zama dai-dai Akwai zaman da muke kira zaman cin abinci. Ina son irin wannan. Yau ina jina comfortable kuma ina iya aikata abubuwa da dama a lokacin da nake irin wannan zama.

Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar zuwa in dubeshi da idona. Na tabbatar a wani yanayi ake kuma a wani yanayi l za a karbe shi sannan ina bibiye sa tun kafin a suma shi ko kuma yayi nesa. Ta nan nake gane ingancin aiki.

Ina koyon sabon fasaha ta hanyar amfani da yanar gizo-gizo domin bincike a kan sabon fasahohi da kuma amfaninsu da yadda ake aiki da su. Wannan shine hanyar da nike amfani da sabon.

Eh, ina kunna sanarwar apps. Musamman applications din dasuke da muhimmanci a waje na ko kuma suke buƙatar ayyukan cikinsu su kasance na lokaci. Ina saka apps domin in samu wannan sanarwar mai muhimmanci.

Ya'yan itacen na da fiso lemon fata ne, sannan ina son abarba da kwakwa, sannan ina son ayaba duk wannan ina jindaɗa amfani da su.

Eh ina yin kiran bidiyo ga mutanena na amana. Wanda muke da soyayyar juna tsakaninmu. Kokuma wanda muka jima bamu haduba Ina bidiyo call domin na gan su su ma su ganni, muji daɗi.